So nawa kake share ɗakin ka? Wato sharan ɗaki na, nakan share shi da sau biyu a rana amma dai kwana biyu na lallace da laulayi na komar dashi sau ɗaya a rana. Wani sa'in ma a rana ma bamu samu mu share shi. Ka san yanayin abubuwan ne kasala da wani menene menene kawai. Eh, ƙazanta ne zan ce ma.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ni kyauta na agogo fawa ko turare. Sune kyautan da suke birge ni in ba wa in ba duk wani kyauta. Ba sa wani shaƙa ni. To, amma hwa nima in za a ba ni, in ka ba ni wannan guda biyun ji ni ke karɓan komai to. Amma dai mai kyauta shi ke zaɓar abunda zai bayar fa ba wanda za a ba kyauta.

Kana riƙe lema lokacin ruwa, wato lokacin ruwa bani cika riƙe lema ba. Na fi gane masa daga ruwa saboda wato iska da ake yi se ya gama lema kuma ka cike to me amfanin haka? To shiyasa gara kawai in mutum yasamo rigar ruwa kasa ka wuce wurin ka huta da duk wani fitina ko wani fitina da kake gani ze jikaka ko wani abu ka huta da ruwan da kake ganin ze jikaka ko wani abu makamancin haka.

Kana yin addu'a kullum, ƙwarai kuwa ina addu'a kullum. Ana addu'a wa wajibi ne ga musulmi. In ba addu'a ba, to kana ganin duk fitunin da muke zallakewa zamu sha ne? Allah shi kaɗai ne ke da yara mana magani abubuwan nan. Mura yana zallaka damu. Shine kuwa, ina kwa nan ku.

Rubutun ka yana da kyau. To mu dai Allah bai yi mu masu karya ba, to kuma ba zan muku karya ba duk da kuma ba ji ku ke ba ba ganin mu ku ke ba. Rubutun nawa ba kyau, bari yana da kyau sosai ba kuma bai bai nuna min komai ba. In ka ji ana tsaka-tsakiya, rubutun namu kenan, shi ba kyau ba, shi ba lalace ba.

Yaya wurin aikin ku yake? Wurin aikinmu kamfani ne na hade-hade na kayan rodi kuma yana da mugun girma da kuma ya kakkasu plant daban-daban saboda ko wani plant suna da ayyukan da suke yi. Amma matsalar shine ogannin wurin aikin mu manya manyan ɓarayi ne basu so suba mutane kuɗin aiki so suke aita aiki kamar jaki Allah ya saka mana.

Wa ɗanne kofofin watsa labarai kake amfani dasu wato da Twitter da WhatsApp sune kofofin watsa labaran da nake amfani dasu. Wa innan ina matuƙar jin daɗinsu sabida zamanin yanzu sune za kaga ka samu labarai masu kyau masu inganci a kansu naba tireniya yace bakada rabo.

Eh ya kake neman izinin hutu, wato takardar nike cirewa na hutu in nema izini. To ai haka abin yake ba abu bane mai wahala ba da na cika takarda suka buga min signing to ko sun ce in tafi ko basu ce in tafi ba hutu ya fara kenan zan ƙara gaba. Ba ruwana da wata shirme na su ko wani, wani, wani abubuwa kawai lokaci yayi da zan karya hutu.

Kana fi son bas ko taksi wato bus? Yanannan kuma za su ɓata maka lokaci kafin ya cika, sannan be da sauri. Amma ka ga taxi da ka hau shaafaa ki, kun kai inda za ku je. Wani sa'in ko mutum biyu suka ɗauka za su kai ka inda za su kai ka. Ba sai sun jira ba kaman yanda ƴan bus suke yi. Ƴan bus kuma yawanci ƴan tasha ne ba abin da ba su yi ba ma hanya.